A yanzu a aikin mu ba mu fara field work ba. Client ba su fara zuwa, ah, department namu ba. A takance yanzu department ɗin da mutane suke kira domin application ɗin certificate da sukayi is Registrational License din Department. Muda muke ICT Unit, a no, bamu amsa kira. Saidai kiran da muke yi ko service da muke rendering is among the council, within the council, eh, within the council, within departments and other units of the council.

Ina cin abinci da cokali, ina ci da hannu. Indai abincin loma ne kamar tuwo nake son ci, ina ci da hannu. Bani cin tuwo da cokali. In kuma shinkafa ne, ko taliya ko spaghetti ina ci da cokali, ina ci da fork.